Burin aiki shine in dinga muna aiki ne a wurin mutane waenda, suka kasance masu alkawari da cikawa.

Yadda nake bikin ranar haihuwata kasancewan al'adan hausawa ba a yin bikin ranar haihuwa a al'adarmu bai kamata ba. To inda nake yi, muna yin cake, muna yin abinci, mu tara mutane, sannan aci a sha kowa ya ci.

Launin bangogin mu akwai ruwan toka, akwai ruwan madara, akwai kalan ɗaurawa, akwai baƙi, akwai fari. Farko dai idan ka shigo gida, kalan ƙofar gidan ruwan toka ne. Daga bangon bangon shi ma aka mishi launin ruwan toka amma mai haske. Sannan tiles ɗin gidan baƙaƙe ne. Idan ka shigo cikin gidan kuma anyi musu tsari na screeding da ruwan ɗaurawa. Sannan wasu akayi ratsin ruwan toka. Mafi yawan dai kalan ruwan toka yafi yawa sai kuma fari. Daga sama inda fanka yake, silin ke nan anyi mashi fenti fari. Sannan kuma aka mashi da ratsin yalo yalo saboda ya bada ma'ana.

A koda yaushe ina zuwa kasuwa, safe, rana ko yamma. Ya danganta da sanda buƙatan abin yake. Akwai buƙatan da zai taso da safe, akwai buƙatan da zai taso da rana, akwai buƙatan da zai taso da yamma. Amma dai mafi yawanci da yake muna cin kasuwa kowane ranar Laraba. Ina yawan zuwa kasuwa ranar Laraba. Sannan bana so inje da rana in bada wani dalili ba. Saboda idan mutum yaje rana ya bude yana shan wahala. Nafi zuwa da safe. Amma dai nakan je a kowane lokaci idan ta kama.